Wanne launin tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi, shine baki. Ma fi yawancin lokuta, gaskiya da baki na fi amfani. Na kan yi amfani da wani kalan daban, wani launin daban amma dai na fi amfani da launin baki.

Wayanne wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. iNa san wasan ƙwallon ƙafa sosai sosai. Abin yana bani nishaɗi kuma yana burge ni. Gaskiya ina san wasan ƙwallon ƙafa.

Yaya ka ke ƙarɓar bako? Yace, ina ƙarɓarɓako? Cikin girmama wa da farin ciki, da nuna kula, da nuna mai jin daɗin gani shi. Haka yaka mata, ce ana ƙarɓarɓaku. Allura ana son ganin shi an yi kewaye da sauransu.

Nawa madubi kuke dasu a gida? Eh to. Muna da madubi aƙalla guda hudu. Nima ina da guda daya. A nawa ɗakin.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Kyau, na da dangantaka mai kyau domin shi shugabanmu ne. Kuma dole sai da shi muke yi masa abubuwa. Na da dangantaka mai kyau da kaninmu akwai fahimtar juna da so da ƙaunar juna. Duk da yake shi me gidanmu ne. Yakan yi hira da mu, ya ba mu shawarwari da jin kuma ƙorafe korafenmu.

Yaya unguwarku take? Eh to unguwarmu Alhamdulillah tana nan cike da zaman lafiya, farin ciki da so da ƙaunar juna. Muna zama da ƴan uwanmu da kowa lafiya, da baƙi masu shigo wa. Unguwar Alhamdulillah tana daɗaɗɗen zama sosai.

Kana iya duba lambar QR? Eh, na iya duba lambar QR ta wayar amnonan da nake amfani da shi. Nakan duba. Na kamfanin da ka na ƙungiyoyi na masana'antu da sauransu. Nakan yi amfani da waya ta wajen duba lambar QR.

Me ka ke yi don kiyaye lafiya? Eh, na kan yi abubuwa da dama, musamman kula da yanayin tsabta da muhallin da na ke ciki da yanayin kyau da ingancin abincin da na ke ci. Sannan na kan kiyaye abubuwa da dama domin lafiya ta. Domin lafiya abu ne mai amfani sosai a gare mu, sai da ita ake yin komai.

Ka fi son fanka ko AC? Zan iya cewa na fi son fanka, domin AC ba a ko ina bane za ka iya samun shi. Duk da cewa yana da amfani amma fanka ta fi sauƙi saboda yanayin rayuwa. Amma in dai dan so ne na fi sauƙi AC amma fanka na iya cewa ta fi, da kuma ta fi sauƙi. Musamman akayi la'aƙari da yanayin tsadar rayuwa da ake ciki.

Wane irin kiɗa kaka ke son ji, irin kiɗan da nake son ji shine Afrobeat. iNa san kiɗa Afrobeat sosai, sannan na san kiɗa irin na gargajiya haka, irin su kalangu da su garaya da su kuku ma. Sannan ina san kiɗan jita shi ma. Sannan kuma ina san kiɗen, kiɗan fiyano.

Yaushe kake yin wanka? Eh, i na yin wanka da safe bayan na tashi daga bacci. Zan yi wanka na shirya kafin nan na karya sai na tafi gurin aiki. Sannan da rana haka ma ko na gurin aiki idan na ji zafi yayi yawa. Na kan samu na sake yin wanka sai kuma da daddare ko da yamma lokacin da na dawo daga gurin aiki. Na ƙara yin wanka. Amma musamman ma a lokacin zafi ne bazan iya cewa ga iya adadin lokacin da nike yin wanka ba saboda yanayin zafin da ake ciki. Sannan ma lokacin sanyi ne shi ma wankan ya kan iya zama taƙaitacce ba ace ko da yaushe ba mutum ya je yayi wanka saboda sanyi ko domin tsarin lafiyar mutum.

Wani lokaci na rana ka fi so, to lokacin ranan da ta fi so. Shin ne misalan ƙarfe biyu haka, lokacin zan ci abinci sannan idan zan ɗau kwanta zan kwanta da ɗau huta haka ko na yi bacci.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Nakan yanke shawara a aiki, bayan na tabbatar da cewa ga abin da zan yi, sannan abin da ban gane ba ko ban fahimta ba na tambayi wanda yake da sani a kan abun ya bani shawara ko ya nuna min yadda zan yi. A sannan nake yanke shawara a kan aiki kawai sai in fara gudanar da shi. Haka nake yanke shawara game da aiki.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba ma da wifi a gida domin abune da ake da tsada. Ba ma da wifi a gida amma dai muna da wifi a unguwan mu. Mutun zai ba da kuɗi a bashi passport. Yaje ya cigaba da abun da yake yi amma dai a gida ba ma da, ba ma da wifi a gida.

Yaya kake inganta aikinku? Eh, muna inganta aikinmu ta yanda ya kamata. Muna ba shi inganci sosai saboda kwastomomi su ji daɗin aikin da aka musu. Ina da kyau ace ana inganta aiki. Ana inganta aiki da hanyoyi daban-daban, wajen kawo sabobin abubuwa masu amfani.

Kana karanta jarida, eh na karanta jarida da safiya lokacin da na isa gurin aiki ko lokacin da nake hanyar zuwa wajen aiki. Na samu jarida, na karantawa domin sanin halin da duniya take ciki, da kasata da garina. Yana da matuƙar amfani shi mutum yana bibiyan labarai musamman da jarida domin sabon labaran rika. Masu muhimmanci hakan yana da kyau su sasai.

Kana iya kunna wuta, eh, ina iya kunna wuta. Wuta ko na cin abinci ko wuta na dafa abinci ko zan ƙona wani abu da sauransu. Ko kuma wanan wuta na lantarki na ɗaki ko na waje ko na wajen aiki duk ina iya kunnawa.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Me yawan danginmu a gida? Muna da yawa, in gani za mu kaimu kamar, za mu kaimu goma sha biyar zuwa sha bakwai. Yawan muke nan a gidanmu, mamana ya yi sauraron dangin da yawa a wasu wajajen daban-daban.

Ka fi son ka yan zaki ko gishiri? Eh to, bazance ga wanda na fi so ba, akan ka yanzaki da na gishiri ba. Na yace wa akwai wanda ina son shi, sannan ko wanda akwai inda yake da amfanin shi. Wani lokaci zan ji ina son ka yanzaki, wani lokaci kuma zan ji kayan gishiri nake so. Saboda haka zan iya cewa iya inda na tsaya ba, a ka yanzaki ne ko na gishiri ba, akwai wanda ina son shi.

Me kake ji ranar biyan albashi? Eh ina jin daɗi sosai ranar da za a ce za a biya ni albashi. Gaskiya haka yana da daɗi. Za ka ji wani farin jiki musamman ma in a riga an biya ka, ka ga kuɗin ka sun sauka. Za ka duba wani tsare tsaren da kai da wasu buruka da kake so ka cimma da wani abu da kake so ka cimma ko kana son ka ma wani kyauta ko ka dai abubuwa da yawa. Abubuwa da yawa da kake so toh za ka ji daɗi randa akace gashi cewa za'a biyaka albashi. Haka yanada dadi sosai farin ciki baya misaltuwa.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh, ina iya ɗaure ƙulli. Ina iya ɗaure ƙulluka ma, bama ɗaya. Gaski ina da wannan idea. Ina iya ɗaure ƙulli, ina iya kwance ƙulli. Ya danganta da wannan ne.

Sau nawa kake tsarkake gidan ku? Ina tsarkake gidan mu a duk lokacin da yake buƙatar hakan, ko ake da buƙatar nayi hakan domin tsaftar muhalli da kula da lafiya. Hakan yana da taimakawa, don ka tsabtacce gida ko ince tsarkake gida wani mai mahimmanci sosai.

Kuna yin wuta da itace? Eh, abin da na taso ma kenan na ga ana yi a gidan mu. Muna yin wuta da itace sosai, amma musamman yanzu yanda zamani ya shigo. Akwai gas, akwai electric, akwai risho. Ba a wani cika amfani da ice ba gaskiya. Ka kol kuma. Duk yawanci dashi ake amfani yanzu.

Kana iya busa tsaki? Eh, na iya busa tsaki. A lokacin da na so yin wani abu na ka sayi ko kuma wani fata mun rai ko kuma na ga wani abu da bai kamata ba ko kuma naga ana yi wani abun da bai kamata ba, na kan busa tsaki ko kuma na ga wani abu mara kyau haka, da kina iya busa tsaki. Don nuna cewa abun bai da kyau ko abun baiyi mun ba, ko abun mata ace anyi shi ba, na kan busa tsaki.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi domin tabbatar da nawa ne a ciki ko nawa ne rage, ko nawa aka yi amfani da shi ko kuma nawa ne za a yi amfani da shi, ko kuma da ana so ayi wani abu nan gaba. Nakan duba daftarin kuɗi don sanin wane adadi ko adadin nawa muke da shi.

Mi ka ke yi da yamma kafin ka kwana? To, abin da na ke yi da yamma, da kan je ziyara wajen abokaina. Bayan na dawo daga wurin aiki, na yi wanka ke nan, na ɗan huta. Na kan je wajen abokaina in yi ziyara, mu yi fira. Bayan na yi sallah, na ci abinci. Idan zan yi kallo, zan je in yi. Idan zan je wani unguwa, zan je. Kamam taɗi wajen budurwa na haka. Idan kuma ba zan je ba, idan ina da wani aikin da zan ɗan yi haka a gida, zan yi. Idan kuma dabbabuwannan, to zan je in kwanta ne, ko in yi bacci. Shine abin da na yi.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirin ayyuka daya bayan daya inda suka zo. Wanda ya zo da farko shine ke fara yi. Domin na tabbatar da cewa na cika lakwari domin biyan buƙatun kostomomi. Ina shirya ayyukana yayinda suka zo. Daidai daidai. Wanda ya zo da farko to shine a farko. Wanda ya zo daga baya to shine daga baya. Haka ne ke ayyukana.

Wacce hannu kake amfani da ita? Na amfani da hannun dama. Da hannun dama nake amfani, mafi yawancin abubuwan da nake yi. Domin na fi jin dadin amfani da hannun dama sannan kuma Sauda yawan gurare ko a'addinina. Nuna muncewa duk abin da zan yi, wanda da hannu daya zan iya amfani to zan yi da hannun dama. Shiya sa na ke amfani da hannun dama kuma ko talbiyan da aka yi mun, hannun dama mun cewa na dinga amfani da hannun dama ne. Shi sanda ke amfani da hannun dama na.

Kana yin harsashe lokacin bacci? A'a, gaskiya ba na yin harsashe lokacin bacci. Sanan ma ina iya bakin ƙoƙarina wajen gujewa yin hakan. A duk lokacin da zan kwanta, domin ba na son shi ma ba, ba na buƙatan shi. Duk wanda yake yin shi ma ina mai fatan ya rabu da shi, domin kuwa yana takura ma wasu kuma hakan babu dadi. Musamman masu mata haka har tausayi suke bani yanda suke kwana tare suna yi wannan abu. Gaskiya bai da daɗi kwata-kwata. Shiyasa ba na son shi koda dai dai na kwana ɗaya ne, ba na so ace na yi shi gaskiya.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu. Ina matukar son agogo domin kuwa yana da kyau a hannu, musamman ma a hannun maza ko ace samari. Ko da ma yan mata haka agogo abu ne mai kyau kuma yana da amfani saboda duba lokaci da kuma kwanan wata haka. Kuma gaskiya ina son agogo sosai da sosai. Dan ban ƙi a ce ina da agogo guda ɗari ba ma ko sama da haka. Ina son agogo sosai ko da yaushe. Tun safe idan na saka agogo idan dai ba bacci zan yi ba, ba na cire shi. Sai dai ko in zan yi wani aikin da zai iya takura min ko kuma ya sa an ɓata shi.

Menene lambar bu mai albarka? Lambar mu mai albarka lamba ɗaya. Lamba ɗaya ita ce lambar mu.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Eh, nakan magance matsaloli, ko in ce dukkan matsaloli a aiki ta yarda suka zo. Idan aikin ne ya zo da matsala nakan magance shi. Idan kuma matsalar daga ni ne, na kan yi ƙoƙari na magance ta ko in ce in gyara ta. Hakka idan wani ne ya zo da matsalar, na kan yi ƙoƙarin gonin cewa an samu an gyara sannan a samu fahirtar juna a tsakani. Ina matuƙar ƙoƙari na wajen kiyaye matsala ma a aiki. Ba ma farin tayi ta faru ba, ina ƙoƙarin kiyayewa tun kafin ta faru.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane cikin taushen rai da nuna kulawa gare su da taimakon su da ba su shawarwari daya kamata. Da kan yi taƙabin dai kamata da gani cewa wayanda nake jagoranta ba su yi kuka da ni ba, sun sami duk abinda suke so. Tun kama daga kan tambayoyi, da wane cewa suna samun amsar da suke bukata, sannan na nuna musu wasu abubuwan da ba su sani ba. Ina iya baƙin ƙoƙari na wajen yin haka da ganin cewa na kula da wayanda nake jagoranta domin nauyi ne a kaina. Dole zan yi ƙoƙari wajen sauke wayanda ke kaina.